Gaskiya bana karatu kafin in kwanta, saboda karatu ba abin nishaɗi bane. Abu ne wanda ke neman nassuwa. A kullum bana karatu kafin dai in kwanta. Nakan shiga yanar gizo in yi bincike-bincike, in duba abubuwan da ke sakon ne daga abokan arziki da kuma sauransu. Haka in duba abubuwan da za su sani in ƙaru dai. Amma bana karatu.

Eh gaskiya wannan tambayan bai zama a tantance ba. Zan iya ce Hausa a juya take. Cewa akayi "nawan matashin kake amfani da su" amfani da mene? To ko nine bai fahimta ba. Matashin. Matashi fa a hausance shine eh wanda yake shekaru sha takwas zuwa arba'in da wani abu hakan nan. Zuwa arba'in dai. To muce kana a wurin matashin ka kenan, shekarun matashinka ke nan. To tambayan nan gaskiya bai fita a a saiti ba.